To kwana kwanciya ke mu anan, muna cewa kwana kwanciya. To kullum ba wai lokaci ɗaya ne nake yin kwanciya ba saboda mu an kamar kanawa kenan nan Kano. Muna yin amfani da wannan sunan na kwana a matsayin kwanciya. Mutum misali da idan zai, zai kwanta, idan zai yi bacci abin da muke cewa ya kwanta, ko kuma muce kwanciya. To ni na kan kwanta ba wai lokaci ɗaya kullum ba. Misali ace kullum karfe tara nake kwanciya ko kuma in ce karfe takwas. A to ba haka nake yi ba. Ina kwanciya ne koyaushe dai dai lokacin da na ji bacci. Ba haka ne nake yi ba. Kawai ni na bar shine a in na ji bacci sai in tashi in je na yi, in na ji bacci sai in tashi in je na yi, in na ji bacci sai in tashi in je na yi. To ni a haka na bar kwanciya. Ba wai na ɗauke shi a matsayin zan dinga yin sa ko yau she. Au zandinga biye daui lokaci ba. A'a kawai na ɗauke shi ne a lokacin da na ji kamar bacci. Lokacin da na ji bacci ina jin bacci to kawai sannan ne zan je in kwanta. Amma idan ba na jin bacci zan ci gaba da harkokina idan kallo nake yi tun da dare ne. To zan ci gaba da kallo na. Idan kuma wani abin nake yi misali ina duba wayane to zan ci gaba da duba wayata har sai wani lokacin kuma na kan je na kwanta ko da a baccin bai zo ba sai in jira bacci. Misali idan na gaji to sai in je in kwanta sai in jira har sai baccin ya zo. Idan na ji bacci ya zo min to sai in yi bacci. Misali idan ba huta ke nan ko kuma ba abin da nake so in kalla ba ake yi ba. Sannan kuma wayata ba caji ko kuma na sa ta a caji to zan je in kwanta sai in jira baccin ya zo irin wannan na kan yi haka. Amma dai majorati na fi zuwa in kwanta lokacin da na ji bacci. Na fi zuwa in kwanta.

Hayaniya wato surutu ce, surutu ko me ma'ana ko ma mara ma'ana. Inda akwai surutu mara ma'ana wanda misali hayaniya kamar ta faɗa. Wani faɗa ya taso ko kuma a'a challenge, irin wannan, to gaskiya ni ba na sonta. Bana jin daɗinta, saboda tana hawa mun kai. Hayaniya hawa min kai take. Wani lokacin, har hayaniya tana sani ma ciwon kai. Misali idan yara suna ta hayaniya, suna tsalle-tsalle, suna iface-iface suyi gudu can su faɗa can, to irin wannan, ya kan dame ni wani lokacin saboda ban, bana son yawan hayaniya. Sannan bayan wannan, hayaniya ta idan ana yin hayaniya nakan matsa daga wajen, sai na canza waje, inda ba hayaniyan. To idan ya kasance dole gurin da nake, da hayaniya kuma ba dama tashi, to nakan yi haƙuri amma dai, zan yi shiru, in zauna. Naci amma dai, basa baki zan yi ba sai dai kuma takan, takureni ya sa min inda gajin ciwon kai haka, jiri haka da yanay dai mara dadi. Ita hayaniya kwata-kwata ba ta da dadi. Tana sa mutum ya takurani. Da ta kura ka dinga jin yana yi mara dadi. Hayaniya ba ta da dadi kwata-kwata. Ni ba na son ta ma. Na fi son dai yanayi mai shiru haka. Duk abunda da mutum zai iya yi shi a nutse haka, ba tare da wannan hayaniya ba bana sonta. In ma ta faɗa ce ma haka, ni bana sonta ita.